Ba ni, ba ni saka hula. Hula ba ta mun kyau shiyasa bani sa hula. Indai har na sa hula to ba mamaki a wajen aiki ko wajen ibada an ce mu sa kaya mu sa hula kaza shine zan sa hula. Amma wai ni kam in sa hula bani son sa hula.

A gaskiya ba ni son wurare masu hayaniya. Ina son zaman lafiya. Ba ni son rikici, ba ni son tashin hankali, ba ni son hayaniya. Ina son wurare mai sanyi, zaman lafiya.

Abin da nake yi don kiyaye lafiya shine bani aiki da yawa wanda zai sa ni in yi gajiya ko jikina yana mun ciwo. Kuma ina, ina medical checkup from time to time. Sannan kuma ina cin abinci mai kyau, ina hutawa da kyau.

To ni dai, ni dai bani kasuwanci, bani siya da sayarwa. Ni ma'aikaci ne, albashi nake karɓa. Saboda haka ba ni da wani hanya ta haɗuwa da abokan ciniki.

Ina buɗe taga a ɗaki sosai, yanzu ma haka na buɗe taga, ta-tagana biyu a ɗaki don babu wuta kuma akwai, akwai zafi. So dole in buɗe tagana.

A ni bani cin mamman farar tallace-tallace don ni bani, bani kasuwanci, bani saida komai, bani sayan, bani saya in sayarwa, so bani tallan komai.